Kana lulluɓe da bargo? Lallai ina lulluɓe da bargo kuma sosai. Saboda duk lokacin da ake sanyi abu mai wahala ne ka iya kwana ba tare da ka lulluɓe da bargo ba. Saboda tsananin yadda garinmu yake da sanyi. In ba haka ba za ka tashi ni ka kasance kana makarkata sosai, jikinka baka jandaɗin shi sosai. Ta yadda ma wani aiki zai maka wahala kuma kana iya ma faɗuwa da rashin lafiya haka. Kuma jikinka ba zai maka daɗi yadda kake so ba. Kuma mura ta kama ka. Bayan haka nan idan mura ta kama ka, za ka kama ciwon kai, gaɓoɓinka su kama ciwo, ya kasance dai kai ga ka nan baka da lafiya kuma baka da annashuwa kuma baka da ƙwanciyar hankali ko kaɗan. Shi ya sa nake lulluɓewa da bargo. Lulluɓewa da bargo ya kasance abun ne wanda muke yi lokacin sanyi ba lokacin zafi ba. Saboda a lokacin zafi ba yadda za a yi ka lulluɓe da bargo. Saboda yadda gari yake, za ka kasance ka ji zafi sosai ka kama zufa kwanan kuma ba zai maka daɗi ba.

Wane irin wasa kake yi a waje. Gaskiya na kasance ni babba ne, wasa da nake yi a waje ba zai wuce ƙwallo ba ko kuma wani wasa wanda zai kasance irin wasa haka tare da abokai, na tafa hannu ko kuma yin wani abu dai na daban wanda ya danganci guje guje da wasu abubuwa. Saboda kasancewa ta namiji idan naci incika yin wasa a waje abu ne wanda yarunta ce ba ƙarama ba. Saboda haka ba kowane zai gane ni ba, yamin kallon mutum mai hankali ko kuma yamin kallon mutum wanda yake mai natsuwa ko mutum kuma mai tsafta ko mutum kuma wanda za a ce yana ɗan da wani makari haka a idon al'umma. Shi yasa kasancewa ta namiji babu yarda za a yi in zauna ina wasa a waje. Amma dai ko da ta kama zan yi wasan, wasan da nake yi na annashuwa ne bazai wuce kwallo ba ko kuma abin da ya nake yi guje guje haka don mosta jinina sai in kara wa jikina kuzari.

Wane irin ice cream ka fi so? To gaskiya ice cream ɗin da na fi so ba zai wuce ice cream ɗin strawberry ba wanda gaskiya ban san sunanshi a Hausa ba. Bayan shi ina son ice cream na vanilla wanda ya kasance yana da zaƙi sosai. Sai kuma ice cream wanda ya kasance zallan shi madara ne ba a sa masa wani flavor ko kuma wani abu da zai ƙara masa zaƙi ko kuma ya ƙara masa ɗanɗano.

Menene yake sa ka kai dariya? Gaskiya abunda zai sani in yi dariya suna da yawa. Na ɗaya ina kan yi dariya idan kasance ina kallon hotuna ko kuma bidiyo a wayata wanda ya kasance tarihi ne daga cikin ra'awata ko kuma abun ban dariya ne daga intanet ko kuma social media wanda mafi yawanci mutane sun kasance suna da ban dariya a kan waɗannan abubuwa. Bayanshi kuma idan ina kallon ƙannena kaman ƙanwata haka wadda take a shekara biyu ko uku sun kasance yara suna abubuwa na ban dariya sosai wanda mutum bazai iya juriya ba har sai ya kasance yana dariya. To ganinsu gaskiya yakan sa ni inji annashuwa har ya sa ni ina dariya ko in kasance ina murmushi. Bayanshi kuma idan ma mutum ya bani kuɗi a hannu ko kuma ya bani wani abu shi ma yana sa ni in yi dariya saboda tsananin annashuwa.

Wane irin kiɗa kake son ji? Gaskiya na kasance mutum wanda bai cika son jin kiɗa ba amma ko da ina sauraron kiɗa ba za su wuce waƙoƙin Afro ba ko kuma waƙoƙin America wanda suke kaman irin su Ed Sheeran, irin su mutane suma kulmo. Mutane biyu sanannu waɗanda 'yan ƙasanmu basu cika sauraron waƙoƙinsu ba amma gaskiya ni a ra'ayina su nake saurare. Sai dai a yanayin kasu sai sana'a yadda hukunce hukunce yake na shari'ar mu Hausawa ba kowa ne yakan saurari irin waƙoƙin nan ba. An fi sauraron waƙoƙin gargajiya. Ni kuma kasancewa ta ni bahaushe ne amma kuma inada jinin Fulani. Ban cika sauraron kowace waƙa ba inba irin waɗannan ba.

Yaya kake koyon fasaha sabo? A duk lokacin da na haɗu da sabuwar fasaha wacce ta kasance ban iya ba, ina kan tsayawa in fahimci ya fasahar take. Menene dalilina na koyon wannan fasaha? Me yasa zan koyi wannan fasaha? Akwai amfanin da za ta min ko kuma de kawai zan koya ne saboda in ɗauki wani ilimi daga ciki? Bayan haka nan zan zauna in sa ma kaina lokaci. Lokacin da zan koya zuwa bayan asuba ko zuwa bayan magariba ko kuma zuwa bayan azuhur wanda ya kasance da asuba lokaci ne da sahe. Bayan magariba lokaci ne da mareci. Bayan azuhur lokaci ne wanda yake da rana. Bayan asuba na kasance ina ɗaukan kaman daƙiƙa uku wato awa uku kenan. Bayan magariba kuma zan ɗauki daƙiƙa biyu wanda yake kama awa biyu. Bayan azuhur kuma ina kan ɗaukar daƙiƙa ɗaya wanda yake awa ɗaya. Ko wane lokaci na kan bashi haƙƙinsa in zauna in koyi wannan sabuwar fasahar sannan zan rinƙa amfani da ita. A zahirance ba kawai karatun da nake yi ba ko kuma in kasance kawai ina koyo ne ba ta tare da nasan amfaninta ba.

Kana sanya agogo a hannu? Gaskiya ni na kasance mutum ne wanda ban damu da sa agogo a hannuna ba ko kaɗan. Bayan agogo shi ma zobe ba abu ne wanda nake sha'awar sashi a hannu ba. Agogo ko wane iri ne ba zan iya sashi a hannuna ba. Bayan agogo, agogo ko silva da dama dama shi zan iya sawa amma agogo wanda yake kalar gold ko diamond gaskiya ba zan iya sashi ba. Saboda wani wuri a so da yawa addinina ya hana amfani da irin waɗannan abubuwa. Wanda ya kasance abu ne mai tsada amma kalar gold ko wanda ya kasance gold ba zan iya aiki da shi ba. Amma idan silva ne haka zan iya amfani da shi ko don ado ko ƙawa idan zan je bukukuwa ko wane abu.

Kana cin tafarnuwa? Gaskiya tafarnuwa abu ne wanda yake mai wari kuma yana ɗan da yaji. Na kasance inason abu mai yaji sosai amman tafarnuwa tan dan takurama mutane gaskiya. Saboda idan ka ci tafarnuwa ka shiga mutane za ka kasance bakinka yana wari sosai. Idan har na shiga naci tafarnuwa nashiga mutane dole sai na kama rufa bakina. Shi zai sa idan na ci tafarnuwa zanje in wanke bakina ko kuma dai idan na ci tafarnuwa zan daɗe kafin in fita. Amma gaskiya in ba shi ba ina son cin tafarnuwa sai dai kuma ba sosai ba. Abu ne wanda ya kasance yana da daɗin amfani amma kuma ba kowa ke son warinsa ba.

Menene kake jin tsoro? Gaskiya duk duniya ba abun da nake jin ina tsoro kamar maciji. Maciji ya kasance dabba ne mai dafi wanda kuma yana da sauri sosai. Ya kasance dabba ne mai son zama a wuri mai duhu ko wuri mai rami ko kuma wuri wanda ya kasance ba kowane yakan je can ba. Maciji ya kasance idan ya sare ka dafinsa yana da ciwo san nan kuma yana da illa a jikin ɗan adam ba kaɗan ba. Illar ta kai ga za ta iya halaka ka ko ma ta kashe ka ta sa sanadiyar rashin ranka gaba ɗaya. Idan naga maciji, aduk wata tsokar jikina da ke jikina zanji ta motsa a firgice. Bana iya maida hankalina, bana iya jin ina da wani kwanciyar hankali har sai naga na rabu da wannan macijin. In ba haka ba zai iya sarana. To wannan gudun da nake yi na kada ya sare ni shi ke sani in ji gaba ɗaya na hirgita, hankalina ya tashi bana da kwanciyar hankali. Maciji gaskiya abun ya kasance mai tsoro. Duk duniya ina gaba abun da nake tsoro daga cikin halittu irin shi.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu wanda yafi muhimmanci a kasuwanci shine ribar ka da kuma jarin ka da kuma amana tsakanin ka da kostoman ka. A duk duniya duk inda mutum zai je idan yana kasuwanci baya da abun da yake da muhimmanci a gare sa kamar ribar sa da jarin sa. Sune abu na biyu wanda mutum yafi damuwa da su. Sune abu biyu wanda mutum yafi damuwa da su. Bayan su kuma za a ce mutum ya damu da kostoman sa sosai da kuma amana da ke tsakanin sa da kostoman sa. Idan ya kasance kostoman ka mutum ne wanda ba shi da yarda ko kuma ba shi da amana ko kuma zai iya wahalar kai to gaskiya mutumin nan zai iya yi maka illa a yanayin kasuwancin ka. Idan kuma ya kasance mutum ne mai amana wanda yake yana da yarda zai amince da kai kuma zai bi ka da kasuwancin ka sosai har ka samu riba to shi kuma yana da amfani a kasuwancin ka sosai.

Yaushe kake kwana kullum? Gaskiya lokacin da nake kwana kullum lokaci ne wanda ya danganta. Idan na kasance lokacin da zan kwanta ranar ban yi aiki ba sosai, ina kan kwanta har zuwa ƙarfe sha biyu na rana na dare ko kuma in ce zuwa ƙarfe sha ɗaya na dare. Idan kuma ranar na yi aiki sosai, zan iya kai ƙarfe tara ko goma na dare sannan in kwanta. Idan kuma ban yi aiki ba kuma ban fita ba kuma ban yi wata gajiya ba sosai, a wannan lokacin zan iya kai har ƙarfe goma sha biyu ko kuma zuwa ƙarfe ɗaya na dare ko ƙarfe biyu na dare shima ya danganta. Gaskiya waɗannan lokuta ne waɗanda suke da mafimanci a rayuwata wajen kwantawa kwana. Duk da dai ni na kasance mutum ne wanda bai cika yin kwana mai nauyi ba kuma bai cika yin kwana mai gajiyar da shi ba sosai.

A iya fahimta ta mataimakin murya shine wanda yake Google Voice Assistant ko kuma in ce Voice Assistant. Gaskiya mataimakin murya ina amfani da shi sosai a wayata saboda watannnan yana taimaka min har dai idan zan yi kira a wayata. Ba tare da na tsaya duba lambar mutum ba kawai zan ce Google Voice Assistant ko kuma in ce shi mataimakin muryan ya kira min lambar uwani a take zai kira min lambar. Ko kuma idan na kasance ina da ɗan wani abu a cikin wayata zan iya cewa shi ya bincika min wannan abun kuma zai iya bincika shi nan take. Ko kuma idan ya kasance ina da wata tambaya da nake son in yi kuma ba ni son ɗaukan wayata in amfani da ita a lokacin shi ma haka zan iya cewa ya taimaka min ya duba. Gaskiya mataimakin murya abu ne mai amfani a wayata saboda yana sauƙaƙa min wasu ayyuka sosai kuma yana da sauƙin amfani kuma yana da daɗin amfani.

Kana son ɗakin kai ya haske? Maganan gaskiya, ni ba mutum ne wanda ke son wuri mai haske ba sosai. Hassali ma ɗakina ya kasance baya da haske sosai saboda idanuna ba sua son abu mai haske. Ku fita waje zan yi ina yawan sa madubi na ido, wato eye glasses saboda idan haske ya min yawa zan kasance bayan wasu ƴan sa'o'i zan dinga yin hawaye. Idanuna zai kama ruwa kenan. Gaskiya ba na son wuri mai haske sosai. Na fi son wuri mai duhu duhu saboda na fi jin daɗin zama a irin wajajen nan ba tare da wani matsala ba sannan kuma ba tare da na takura makaina ba. Wuri mai haske gaskiya yana takura min sosai. Hassali ɗakina bai kasance wuri mai haske ba. Ɗakina wuri mai duhu ne, bayi shi da haske sosai. Idan na ga haske ko dai na kunna fitilar da ke ɗakina ne ko kuma idan na buɗe labule wanda shi ke rufe ɗakin daga hasken rana.

Shin kana fi son zama ko tsayuwa? Gaskiya ina dan son in yi gyara a wannan tambayar. Tambayar yadda take ka fi son zama ne ko kuma tsayuwa, haka tambayar za ta kasance. A zafi gaskiya zan iya cewa ni mutum ne wanda duka biyun ba ni da matsala da su. Na kasance ina yawan zama in ina amfani da kwamfuta, mahiyanci idan ina gida. Idan kuma ba ni gida ina yawan tsayawa sosai. Ina yawan yawo ciya wuce haka da wasu abubuwa shi zai sa ban cika son zama wuri ɗaya ba. Idan kuma ina tsayuwa, wani wuri ina sama kaina tunanin cewa ina koyon tsayuwar da likitoci ne ke yi idan suna aiki saboda a zahiri karatun da nake ina karatun zama likita ne wanda zai sa mahiyanci mutum yayi tsayi ba iya daƙiƙa ɗaya ba ko biyu zai iya tsayi har nasawoyi ba kaɗan ba.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? A gaskiya duk lokacin da nake jin damuwa, na kan samu wuri ne in zauna in yi tunani, in yi nazari akan rayuwata. Mafi yawanci zan yi nazari akan wane ne ya ɓata min rai ko kuma menene ya kawo min wannan damuwar a wannan lokacin. In na zauna, zan yi shiru ne in duba wanda ya kawo min wannan damuwar. Muna da matsala da shi ne ko kuma ba mu da, ko kuma dalilin da ya kawo min wannan damuwar menene dalilinsa? Dan me ya sa har na shiga wannan damuwar? Kawai dai zan zauna ne in yi nazari ba kaɗan ba zan yi ta tunani abubuwa haka, in yi ta tunanin makawa ko kuma in ce in yi tunanin abubuwan da za su janye min wannan damuwar ko kuma abubuwan da ba za su ƙara kawo min wannan damuwar a cikin raina ba. Idan na gama nayi wannan tunanin, sai in koma kuma kan dalilin da ya kawo min wannan damuwar, in je in zauna in biɗo mishi mafita. Wato idan wani ne muka yi faɗa ko kuma wata ce ko kuma wani abu ne ya kawo min wannan damuwar, zan yi ƙoƙari in ga duk yadda za a yi ban ƙara samun wannan damuwar ba.

Kana cije farce? Gaskiya cije farce ba abu ne wanda na iya ba tun ina yaro har zuwa yanzu. Saboda zan iya cewa a ƙalla kila ko da ina yaro cizon farcen da kawai zance nayi shine wanda zai bani abinci. Kila a bisa kuskure in cije shi a farce ba tare da sani ba. Abu ne wanda ya rasu saba da yin shi ba kaɗan ba. Amma gaskiya wai ko don drama ko kuma tunanin wani abu na cije farce ina tunani ko kuma ina nazari abu ne wanda ban iya ba. Gaskiya abu ne wanda ban koya ba tun ina yaro kuma ba zan yi tunanin zan iya yin shi ba a yanzu.

Wane irin miya ka fi so? Gaskiya miyar da na fi so ita ce miyar alayyahu. Miyar alayyahu ta kasance miya ce wadda ake haɗa wa da wani ganyen alayyahu. Ganye ne wanda ana shukar sa a kusan kowane gari da ke arewacin Najeriya, ba ma arewacin Najeriya ba har kudu gaba ɗaya. Ganyen, gaskiya wasu suna cewa yana ƙara jini, amma ni kuma a bisa iya fahimta ta, ganye ne wanda kawai yana ƙara ma mutum lafiya, amma ba dai ya ƙara maka jini ba. Amma ganyen alayyahu ina son miyar sa sosai, saboda miyar sa ta kasance ana sa ta da gyaɗa, ko kuma a yi ta da jar miya a haɗe su gaba ɗaya, wanda ke haɗa min abinci mai daɗi wanda nake jin ɗanɗanonsa kuma yana ƙarfafa min zuciya har inji daɗin cinsa sosai. Bayan shi kuma zan iya cewa ina son jar miya. Ita kuma jar miya ana yin ta ne, ko in ce za'a iya haɗa ta da farar shinkafa.

Wane irin waya kake amfani da shi? Wayar da nake amfani da ita sunanta Redmi A3X. Waya ce wadda baturi yake kira Android. Waya ce mai daɗin amfani, sai dai kuma wayar ba ta da kyamara sosai. Sannan tana da features, wato tana da ɗabi'u masu kyawu sosai. Tana kira, tana shiga yanar gizo dani, sannan tana shiga kafafen sada zumunta waɗanda mafi yawanci duk dai ɗan samari irina irinsu ne yake bukata. Sannan kuma tana taya ni yin fafutuka, wato harkar yanar gizo ko in ce digital hustle wanda a ko da yaushe shine nake yi ina samun canji wanda nake kashe makaina ina yi makaina wasu lallurori.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka sosai, ƙwarai da gaske. Ƙwarai ma kuwa ina amfani da tunatarwa a ayyukana. Ya danganta daga lokaci ne ko kuma rana. Ina amfani da kalanda ko kuma alarm a wayata wanda da shi nake sa duk abubuwan da nake so in tuna wanda zan yi a sati ko kuma a rana. Saboda na kasance ni ɗalibi ne mai zuwa makaranta sannan kuma a ibadodun da muke yi muna sallah sau biyar a rana wanda ya kasance dole kana buƙatan abun da zai rinka tuna maka, tunatar maka da cewa lallai kana da abun da za ka yi ba wai haka kawai kake ba shi yasa amfani da wayannan abubuwan don a rinka tunatar da kai na cewa ina da ayyukan da zan yi yana da matuƙar muhimmanci a rayuwata. Ƙwarai da gaske ina amfani da abubuwan da za su tunatar da ni don in yi ayyukan rayuwata.

Yaushe kake zuwa kasuwa? A maganar gaskiya, zuwa kasuwa na ya danganta daga lokaci zuwa lokaci. Kasancewa ta nine auta a gidan mu, zuwa kasuwa ba ƙaramin abu bane a wajena. Ina kan je kasuwa mafiyawanci duk ƙarshen sati ko kuma duk ƙarshen wata. Ya danganta daga lokacin da iyaye na suke gida ko kuma lokacin da 'yan uwa na suke a gida. Kowa zai iya aikiya ta, kowa zai iya bani wani aikensa ko wata allurar shi ko wata sayayya da yake so a yi masa a gida. Ni ma wataran ina da lallurorin da ko in ce sayayyan da nake zuwa in yi a kasuwa. Mafiyawanci idan ina makaranta kuma ina zuwa kasuwa ne duk bayan sati biyu ko zuwa uku ko kuma wata ɗaya. In je inyi sayayyan abinci da wasu abubuwa da zan kula da kaina har izuwa lokacin da kuma suka ƙare ko wani abu. Kasuwa wuri ne mai daɗin zuwa amma kuma idan ba ka da kuɗi shi ma wata matsala ce ta daban. Saboda kashin kuɗi ake a wurin ba komai ba.

Kana son kallon faduwar rana? A gaskiyar magana, kallon faduwar rana abu ne wanda ba kowa yake yin shi ba a inda muke. Wasu za su ɗauke shi wani abu dai kawai, yanda yake yana da sha'awar gani, amma kuma mutane ba su ɗauke shi wani abin ƙwarai ba. Saboda a ƙasarmu mutane ne waɗanda kullum suna cikin nema. Idan mutum na cikin nema, waɗannan abubuwan ba su cika damunsa ba. Amma ba zan keɓe kowa ba a wannan maganar. Zan iya haɗawa da wasu waɗanda suke, su sun dangana sha'anin su daban yake da na kowa. A misali, zan iya cewa waɗanda suka yi aure, sabon aure waɗanda ba su daɗe da aure ba, za su iya duba wannan abin ko don ya burge su ko wata sha'awa da ke tsakanin su haka. Wasu kuma za su mai da shi abin kallo saboda yana da kyawawan gani, sannan kuma za su maishe shi kamar wuri wanda yake idan sun tashi tsakanin su za su je su ga wurin saboda sun ga tunawa da ai sun yi zama wannan wurin lokacin da suna sabon takarsu ta aure tayi.

Yaushe kake cin abincin dare? A gaskiya ina cin abincin dare ne ko gabanin isha'i, sallar isha'i wato ƙarfe takwas na dare ko kuma bayan sallar isha'i ko wato ƙarfe, bayan ƙarfe takwas na dare. A lokacin ne nake cin abincin dare, saboda idan naci shi bayan ƙarfe takwas na dare, cikina yakan tara min iska wato gas kenan a turanci, wanda zai iya jawo min ciyon ulcer kuma ya kama damuna a cikin dare. Amma a gaskiya babu lokacin da na fi jin daɗin cin abincin dare irin bayan magariba, bayan sallan magariba wato ƙarfe bakwai na dare ke nan. Lokacin yafi daɗi a al'amari wajen cin abinci saboda daga lokacin zuwa lokacin da nake kwantawa a mafiyan fiyarawa ta akwai tazarar sa'a uku. Lokacin abincin da ke cin cikina ya narke baki ɗaya zan iya kwantawa ba wani matsala ko kuma ba wani fargaba ciyon ciki da zai taya dani.

Sau nawa kake rubuta rahoto? A gaskiya ni ba mutum ne mai yawan rubuce-rubuce ba, amma kuma rahoto abu ne wanda ya kasance ina ka rubuta shi sai dai ba sosai ba. Ina rubuta rahoto mafi yawanci a lokutan da ya kasance ina buƙatar rubuta su. A misali, zan iya cewa ina rubuta rahoto duk lokacin da aka bar ni gida ni dai. Zan yi kashe-kashen kuɗi ko kuma wasu abubuwa haka wa'inda suna buƙatar su tunatar da ni ga abin da na yi a lokacin da aka bar ni gida ko kuma a lokacin da nake ni dai ko wani abu, to zan iya duba wannan rahoton in ga iyami nayi a wannan lokacin. Amma in ba shi ba, ni mutum ne wanda wasu rubuce-rubuce na rahota ne ko wasu abubuwa ko labarai bai cika damuna ba sosai.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Gaskiya abubuwan da nake yi don kiyaye lafiya ta ba ƙananan abubuwa bane. Ina yawan yin wanka aƙalla sau biyu a wuni. Ruwan da nake sha sun kasance ruwa ne masu kyau ko ruwan fiyawata, wato ruwan sachet ko na leda ko kuma in sha ruwa na gohal ko kuma dai ruwa waɗanda suke masu tsabta sosai. Wajen da nake wanka ina da ƙyamar wuri wanda yake idan zan shiga in kewa wa ko kuma na yi wanka a ciki, wuri wanda zai wuce mutum biyu ne muke amfani da shi. Ina mugun jan ƙyamarsa sosai. Bana son abubuwa masu wari, bana son abu mai zarni, bana son abu mai dauɗa sannan bana son wuri wanda zai kasance idan na zauna zan ji hankali na bai kwantu ba sosai. Ina kiyaye lafiyata sosai. Ni mutum ne mai mugun son tsabta ko don yadda na tashi sannan kuma da yadda nake a fannin imani na.

Menene burin ku a aikin? Gaskiya burin mu a aiki abubuwa ne masu yawa. Na kasance idan ina aiki, ina son a banni na yi aikin da na ke yi ni kaɗai a iya fahimta ta. Idan kuma akwai shawarar da mutum zai ba ni, ya ba ni shawarar ba tare da ya takura min a aikin da ni ke yi ba. Bayan shi kuma zan iya cewa ina son na samu wurin aiki ko ya kasance aikin da na ke yi. Waƴanda muke aiki a tare da su sun kasance mutane masu riƙon amana, mutane masu son ci gaba. Amma bayan shi, gaskiya ba ni da burin aiki kamar inga aiki yana tafiya yana ci gaba yadda ya kamata ba tare da an samu wata matsala wadda za ta maida mu baya a kan aikin da muke yi ba ko kuma a samu matsala a kan aikin da ake yi baki ɗaya ko ya rushe ko wani abu.

Yaya kake ajiye kuɗi? A gaskiyar magana, yadda nake aje kuɗi ba inda nake aje kuɗi a rayuwata, ba inda nake aje kuɗi a rawata wanda ya wuce banki. Idan zan yi ajiyar kuɗi ina tura su a cikin account ɗina na banki wato ma'ajiya ta wadda ke tare da bankuna wanda a turanci za a iya kiran sa da bank ko kuma commercial bank. Amma kuma na fi son aiki da bankuna waɗanda suke da tsaran na tura kuɗi zan iya ganin su nan take, wato bankuna waɗanda suke, am, internet banking kenan. Waɗanda su ne ake yi online banking waɗanda mutane sun fi jin sauƙin su. Amma kuma mafi yawanci ina yin amfani da ma'ajiya ta kuɗi wato cryptocurrency wanda yake kuɗi ne amma ba wainda ake gani a zahirce ba. Su ma ina jin daɗin amfani da su saboda za su baka damar riƙe azkkenka ko in ce dukiyarka ko kuma mallakinka ba tare da tantama ba ko samun matsala.

Kuna yin wuta da itace? Kwarai kuwa muna yin wuta da itace. Asali ma a tashi na tun ina yaro ba abun da na san ana hasa wuta da shi a gidanmu ko kuma in ce a kusan ko ina inda nake zuwa bayan itace. Sai daga baya ne sai ne fara ganin ana amfani da gawayi, daga baya kuma sai aka fara kawo mana gas wanda ake amfani da shi wanda har yau dai ban san sunansa da Hausa ba. Amma tun tashi na ina yaro har wa zuwa yau abin da na san mafi yawanci ana aiki da shi idan za a yi abinci a gidajenmu, a gidajen uwayenmu gaba ɗaya ana amfani da itace ne don a hasa wuta.

Menene abin sha da ka fi so? Gaskiya, abun sha da na fi so a rayuwa ta zan iya cewa fura ne. Fura ana haɗa shi ne da dawo da kuma nono da kuma madara mafi yawanci. Wasu na sa madara ko kuma wasu za su sa yogurt, sai kuma a sa shi da suga. Idan aka haɗa fura, gaskiya yana min daɗi sosai saboda abu ne wanda wasu suna sa ƙanƙara a ciki dan yayi sanyi, ta yadda idan kana shansa za ka ji ya kwanta maka a maƙoshi sosai.

Wane irin tufafi ka fi so? Zamana Bahaushe gaskiya ba kayan da nake son sawa irin kayan turawa, wato kayan da ake sawa da jeans da t-shirt ke nan. Duk da ni Bahaushe ne, za a yi tsammanin cewa ina sa kaya irin na Hausawa wato kaftani ko riga haka doguwa ko jalabiya ko wasu abubuwa. Amma dai gaskiya wannan ban biyo jini ba, ban ɗauko halaye da ɗabi'u na Hausawa ba. Saboda haka ina mugun son sa kaya waɗanda suke jeans ne da t-shirt, kaya ƙananade waɗanda zan ji jikina yana motsawa yadda nake so ba tare da na takura ba ko wani abu.